A'a, ba kullum ne ina sanya bel ba. Bel ana amfani da shi da wando da ya kamata ne. To nawa kuma ba dukkan wanduna na ne masu ramukan bel ba. In na sa wando da ya dace in sa masa bel, ina sa bel a jikina. Amma sanya bel dina kuma ba na so yana kama ni kam kam, don yana damun tumbina.

Ina isa ofis, abin da nake yi da farko ina ɗan zanna ɗan huta domin daga gida zuwa ofishina yana da nisa sosai kuma akwai gajiya da kuma bana da motan kaina. Ina dai shigan motan kasuwa in iso. Ina kuma kusan drop biyu. So ina iso dai ina zanna in huta tukuna kamin nan in duba aikin da ke gaba.

Gaskiya ina jin daɗi sosai don ranar da za biya albashi dinnan. Akwai bukatu dayawa da nake so in biya. In ya shigan nan zan iya in biya duka bukata da dama yana kai na. Jiran albashi din ya shigo ma, jin dadi sosai nake ji, in lokaci yayi kusa da zan karɓa.

Abincin da nake fi so shine shinkafa jolof. Shinkafa da jolof nan, lallai dai abinci ne mai daɗi sosai a gefenmu. Ko da shike abincin da aka fi ci a gefen arewa a Najeriya shine tuwon shinkafa da miyan taushe. Amma ni na son shinkafa sosai jolof ko kuma da miya. Amma kuma yana da daɗi sosai shine na fi jin daɗin shi. A ko wane irin lokaci ina iya cin shinkafa.

Eh nayi kuka lokacin yankan albasa dana fara girki farko farko a rayuwata. Ina kuka in yana yankan albasa domin ba yanda zanyi, muddun dai ina kallon albasar hawaye yana tararmin a ido. Amma da nayi ta tare experience na girki, inna zo dai yanzu ko in ina yanka albasar bana kuka. Kawai dai hakan yana faruwa yanzu. Ban san duk meyasa ba, ban san ta yaya ba amma yanzu dai bana kuka in ina yankan albasa.

Babu ba aikin uniform nake yi ba, so bana saka uniform zuwa aiki. Kawai dai akwai irin kaya saboda aikin da muke sawa amma ba dai uniform bane. Kawai dai a sa corporate, a shiga corporate a yi zanzaro ko damara. Zan yi haka din shine kawai dai ana nema ayi amma bamu ansa uniform wurin aiki.

Ina son goga haƙora kuwa. Ni da in na tashi da safe in na gama cin abinci, bayan in na ci abinci shine ina goga haƙora na farko. Tsananin biyu ɗin don so biyu ina yi a rana. Na biyu ɗin kamin in yi barci in na gama cin abincin yamma ina ƙara goga haƙora don kar bakina ta yi wari. In ban goga haƙora nan ba ko na safe ko na yamma akwai yanda ina ke ji a haƙora na da ba daɗi kuma ba daɗin ji.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace domin akwai kyau ma jiki. Ana shan ruwan an ce yana da kyau ma jiki ko Dr. Mana faɗan haka. So ina shan ruwan itace. Damani yadda nake ina son shan ruwa. Ina son shan ruwa sosai na 'ya'yan itacen nan in na samu kaman irin da safe haka ina son sha in haɗa da abincin safe.

A'a, bana zuwan gidan fim. Ni dai tun da aka haife ni har shekaran da nake yanzu ban taɓa zuwan gidan fim ba ma. Ban san ya a cikin gidan fim yake ba in ba kaman yanda nake kallo a cikin fim ba. Amma zuwa gidan fim ko yadda wasu ke kira a turance cinema ban taɓa ma zuwa ba. Na dai sani a inda nake akwai cinema. A cikin gari akwai gidan kallon fim amma ni dai ban taɓa zuwa ba ban taɓa gani ba don bana cika son kallon fim a inda akwai mutane diyawa. Nafiso in kalla a inda mutane kaɗan ne ko kuma ni kaɗai.

To, da ina ƙaramin yaro gaskiya shine na san nisan tafiyan jefa dutse na. Amma yanzu na daɗe ban jefa dutse ba, amma na san dai tun da na ƙaru a ƙarfin hannu zan dai iya jefan dutse da nesa. To, idan ina da ƙarfi a hannuna sosai ina iya ɗaga abubuwa masu nauyi kamar buhun masara, ruwa a cikakken bokati da dai sauransu.

Eh ina bin ka'idojin aiki domin haka ne yana sa zaman lafiya da kuma ayi aiki da kyau. Ana yin ka'idojin nan ne domin mutane su bi, suyi zaman lafiya da juna domin kuma aikin a samu cingaba sosai. Ka'idojin aiki ina jin dadin bin su domin haka ne ana tabbata cewa ana yin aikin da kyau kuma za a samu cingaba a aikin da ake yi.

Eh ina kallon inuwa na. Ko yaushe in ina tafiya da rana, abun yana ban mamaki. Don yanda inuwan yake kuma ina kallon cewa dai akwai yanda, inda inuwan yake yana canzawa. Abun yana bani mamaki sosai. Ina son kallon inuwa na.

A'a bana zama kan gwiwa, amma iya zama kan gwiwa ba don yana min ciwo sosai. Zama na dai sai da in zauna a kan ɗuwawuna amma ba a kan gwiwa ba. Da a da dai ina karami ina iya yi amma yanzu kam bana ma gwadawa don nakara nauyi, nauyina baya ɗaukawa, gwiwon baya ɗaukawa.

Eh ina iya tsalle igiya. Na iya sosai kuma abu ne da ina da ƙarfi a yi. Ina iya yi kaman in ban yi sosai ba ina guda ɗari a rana ɗaya a tafiya ɗaya. Wata rana kuma mutane biyu su kan rike rikeni ne in yi tsalle a kai. Ina tsalle ana irge amma ina jin daɗin yi don yana da kyau ma jiki.

A'a gaskiya, mutum ɗaya ne ke sauraron rediyo a gidan mu kuma babana ne. Shi yana son jin rediyo da shike ko yana da waya, yana da waya inda zai iya karanta labarai a yanar gizo amma yafi son jin rediyo din. A kan a cikin wayar ma akwai rediyo amma yafi so ya saya asalin rediyo ya ji domin shine yafi masa inganci.

To kafofin watsa labarai da nake amfani da su, dai su ne akwai talabijin, akwai yanar gizo. Guda biyu nan ne dai yanzu don ko jarida ma bana iya karantawa. Amma talabijin kullum ina kallon talabijin da kuma ina kan kallon da karantar labarai a yanar gizo.

Eh ba dukkane ina kunnawa ba. Kunnawa yana taimako ina gane me ke faruwa da apps da nake son dubawa. To wanda na ga baya min amfani sosai ina kashewa don kar ya sha mini batir. Don ance kunna sanarwan apps yana shan batir in had da yawa ne ma. Ina kashe wanda ba amfani ko ba muhimmanci mini, amma wanda suna da muhimmanci mini kaman WhatsApp, Facebook, text message duka ina bari a kunna.

To, ni da mura gaskiya kusa ne. Dan bana cika zazzaɓi amma mura kam yana kama ni sosai. Watarana tari nake yi, watara na hanci, na na yo yo ko yana kan toshewa. Amma ni da mura bana rabuwa gaskiya sosai. Amma lokacin da na kamu da mura ina ƙuƙulle windon ɗakina don kada iska ya shiga ya dame ni a hanci ko kuma ya shiga ya sa ni ina jin wani iri. Da kuma bana shan ruwan sanyi in ina da mura. Amma magani kam bana shan magani in ina mura don ina ga kamar baya min amfani a jiki.

Kayi yanda nake jin hayaniya bana cika so. Bana son hayaniya dan ni dan shuru shuru ne. Kullum in har bana wurin aiki ina kulle a ɗaki kaya. Na mayi har ina wurin aiki ma ina ɓoye wa a cikin ofishi. Bana son haɗuwa da mutane da yawa domin bana son hayaniya da surutu banza banza.

A'a, da shike ana samu wuta sosai. Bana kunna kyandir sosai. Ya daɗe ma bangon kyandir ba gaskiya. Shine a gaskiyan kenan. Don mutane yanzu akwai wuta, idan akawo wuta ana kunna wuta wanda ya ma fi kyandir haske, to ba'a shiga amfani da kyandir yanzu. Ko ni ma yayi shekaru ban ma yi amfani da kyandir ba a gida ma. Don kuma ba wuta, akwai tochi mai batir ko wanda ana caji.

Ina taimakawa mutane a hanyoyin daidaya wa. Wata rana ina ba su abu in suna nema, wata rana ta ba da abinci, wata rana ta ba da shawara in na gan ana nema, wata rana kuma a zanna da su a yi ta'aziyya wa wanda ya rasa masoyi.

Ba na litin cin abincin dare domin yana damina a ciki. So time, lokacin da nike cin abincin dare dai, irin ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe takwas. In yayi liti shine ƙarfe takwas da rabi. Shine time da ina cin abincin dare. Kuma ina cin abincin dare bana ci deyawa don zai dame ni in ina bacci.

In zan kwana bana da lokaci dai dai dai ina kwana a kullum amma yawancin lokaci in zan kwana da daddare irin karfe goma zuwa karfe sha ɗaya. Lokacin can na gama kammala ko abu daga wurin aiki ko magana da mutane, hira da mutane da ina so in yi sannan zan je in barci domin in tashi kuma da wuri in safe ya yi.

Eh a gaske ina rera waƙa in ina wanka domin murya na kullum yana min daɗi a wurin wanka. Kaman wajen gidan wanka akwai yanda yana ƙara daɗi muryan mutum. In ina ji nan sai yana min daɗi koda shike murya na ba wani daɗi ne yake da shi ba. Ina jin daɗin wanka don ina son waƙa sosai. Ina son waƙa ɗin kuma tare da wanka.

Eh na iya hawan keke sosai tun ina shekara uku. Na fara koyon hawan keke da babana ya koya mani, ya saya mini keke. Na zo na koya kuma har yau ina iya hawan keke. Ban manta ba don abun da in an fara ba a iya mantawa da shi. Ba'a mantuwa, baya fita kan mutum. Har yau dai ina iya hawan keke kuma akwai har yanzu a gidan mu.

Eh sosai ma ba kamar irin lokacin sanyi ba in an zo irin lokacin su Disamba in ana sanyin nan ina yin wuta da itace sosai domin sa ruwan zafi na wanka domin bana iya wanka da ruwan sanyi a lokacin. Haba bana sa de akan gas bana sa akan stove sai dai sa akan itace.

To amfani da yanar gizo day wanda ake kira Intanet ina amfani da shi kullum. Ko haka yanzu da ina wannan recording data dina a kunne kuma ina amfani da Intanet. Ina amfani da Google Chrome website. Oh kusan ko da yaushe ina amfani da Intanet dinnan domin shine ina samu in yi magana da abokane na iyali a gaisa sannan a yi ta haɗa kai tare.

Abubuwa daban daban ina saya daga kasuwa. Wata rana dai in na shiga ina iya siya kayan ado ko kuma tilare ko kuma sabulun wanka. Wata rana kuma ina saya kayan sawa da takalma. Dukka dai abun ya kasance ina sayan abu da yawa daga kasuwa daban daban ko mai dai da lokacin ta.

A'a bana karanta jarida. Ya daɗe sosai gaskiya da na karanta jarida. Dan yanzu akwai yanar gizo shine nake yawan amfani da shi. Ko masu karanta jarida da yanzu a yanar gizo akwai jarida da ana karantawa. Akwai su a kan yanar gizo. Mutane ba su yawan karanta jarida yanzu. Siyasa ko masu sayarwa ma ba su akwai karancin su, ba su nan da yawa.

Ba na son zuwa wuri ko wurare daga baya. Ina son zuwa da wuri domin ba na so rigan fara abu in zo latti sannan mutane su yi ta sa min ido danni. Ina kunya sosai. Ko ina zan je ko ina aka gayyace ni, ina ƙoƙari dai in je da wuri kamin a fara abun za a fara da ni kuma don in san me ake ciki ko hakan me ake magana.

Gaskiya ni nafison ina gani rana da yafi kyau a mako shine ranan Juma'a. Don ranan Juma'a nan aiki ba a dadewa ana tashiwa da sauri domin aje sallah. Kuma in an tashi sallah ba a dadewa sannan a tashi daga aiki kuma in an tashi dinnan ba aiki kuma sai ranar Litinin za don huta ma weekend. So rana mafi kyau mini a mako shine ranan Juma'a.

A lokaci da yawa de, abinda nake shirin yi a ƙarshen mako sau da yawa shine wanke kaya na. Wanke kaya da hutu shine kawai idan bana fita. Da shike in ba a ƙarshen mako ina zuwa aiki sannan yazo ƙarshen nan ina nema ya zo domin in huta. In huta da kyau don gajiya, sannan in ƙara ƙarfi domin aikin da zazo a cikin bara litinin.

Eh ina mike jiki da safe don yana sani ina jin ƙarfi sosai a jikina. Ko ƙashi na ma suna jin daɗi in na mike. Mikewa da safe dai yana da kyau kuma ina jin daɗin yi gaskiya. In ban mike ba ina jin wani iri a jiki kaman akwai abun da ban yi ba. To ina ƙoƙari kullum kowane safe in dai na tashi wani abu da na farko da zan yi mikewa ne.

Eh ina koyan wata yare kuma ni dai da farko ina yare guda uku. Ina yaren English ko a turance, ina yaren Hausa ta in da nake magana yanzu kenan, ina yare na garina wato ake kira Bura ko Babur. To ina yarunan nan guda uku kuma banda wannan banda yaren kasar Najeriya ina yaren kasar Spain. To ina koyan yaren Spanish domin in kara sanina akan yarensu kuma ina jin daɗin koyon yare sa.

Abu na farko da nake nake ɗaga kai na zuwa sama, in ina addu'a in roki Allah ya taimake ni. Don shi ne babba. Ban da haka, inda na san zan iya neman shawara daga gurin ko baba daga gurin ko aboki na wanda da hikima, ina ƙoƙari in nema domin in sami mafita daga ciki. Kuma damuwar da ake gayawa mutane damuwa ce wanda za a iya, za a iya biyan bukatar.

Na fi kuzari da safe domin an tashi daga bacci, ƙarfi na cikin mutum domin a yi abubuwan da ke gaba. Amma da yamma na riga na gaji, na dawo daga aiki, na yi ta ayyuka, na yi ta abubuwa. Kuzari babu sosai da yamma, amma da safe ne, shine ina jin kuzari sosai in abubuwan da ke gaba na.

To madubi a gida dai muna da su diyawa. Muna da ɗakuna guda huɗu a gidan mu kuma a ɗakuna huɗun nan a ɗakuna guda uku akwai madubi. Uku ke nan ba ya kama uku. Sannan a bayan gida akwai madubi guda uku to duk da ya kama shida muna da madubi. Don kallo.

Eh a gida ba mu da yawa kuma ba mu da dangi da yawa a gida. Yawancinsu suna da nasu gidaje. A gidan mu dai daga babana sannan sai mamana sai ni ɗan fari sai ƙanina da ke bina sai akwai ƙanuwana da ke binsa sai ƴar ƙarshe ƙanuwata. To mu dai mu shida dukkan mu sannan dangi na, guda biyar kenan a gida.

Ina wanke kayaki a lokacin karshen mako domin shine lokacin da ina da ɗan space. Ina da lokaci, free time domin in wanke kayana. In jiƙa sannan in wanke. Sauran lokaci ina zuwa aiki so bana ma gida amma karshen mako ina gida, ina hutu sannan in wanke kayakina.

To kina dangantaka ta kasuwanci akwai hanyoyi daban-daban. Ni yanda nake gina dangantaka da kasuwanci shine ana haɗa ni da mutane wanda da zarar za su taimake ni a can gaba kuma nima zan iya taimake su a can gaba. Ina haɗuwa da mutane sabbi daban-daban ta hanyar kasuwanci kuma haɗuwa da mutane ana yin dangantaka da su mai kyau yana taimako gaskiya ko ta gefen kasuwa ko ta wani gefe ya nemi taimako ma ana tuna da mutane da aka yi dangantaka kasuwanci da su da kyau.

Eh ba dai kullum ba yawanci dai na sani mata ne masu kyetare ƙafafu lokacin zama amma ni sai dai in ƙafafu na sun gaji in na zanna a wuri ɗaya a ma lokaci sosai amma bana cika yi sai dai in ya kama cewa ƙafafu na sun gaji ina soyon ɗan mika shine ina kyetare ƙafafu amma da shi itande wando ina sa kullum bana kyatare ƙafafu amma in mata masu sa siket su suna kyatare ƙafafu domin a rufe asiri.

Ina yin wanka, in ba lokacin sanyi ba ina yin wanka so biyu in da zafi. Amma lokacin sanyi ina wanka so ɗaya. To lokacin zafi dinnan ina wanka da safe kafin in fita ko kuma in har ba zan fita ranan ba duk hakaɗin ina wanka. Sannan da yamma in na gaji ko na kwashe zufa daga wani ɗan aiki da nayi ina ƙara wanka. Amma lokacin sanyi kafin in fita ko kuma da rana amma ina yi so ɗaya, shikenan na gama kenan.

Babu, bana cikin kallon wata da daddare. Bana ma son kallon wata domin kullum ina ciki. Da daddare, inda ina waje a gida, sauro suna yawa a waje, suna damina. Bana zaman waje ma ko kaɗan in ina gida, in zan kwanta. Da daddare kawai ina dai ciki. In barci ya ɗauke ni, in lokacin barci ma bai yi ba, garadai ina ciki. Ina shan fanka a kaina.

To, mudu ta gefen mu a Arewa a Najeriya, ya kama dai daga abin da za a ci ne. Akwai abinci daban-daban, iri daban-daban. In kaman tuwo ne, ko tuwon masara, ko tuwon shinkafa, ko tuwon sakwara da miya, ko miyan taushe ko miyan agushi ko miyan kuɓewa da hannu nake cin abinci. Wasu dai suna so suna ci da cokala kadai. Amma ni baya min daɗi dun da hannu shine ya kamata ana cin abinci in ya kama tuwo da miya. Amma in shinkafa ne ina ci da cokali don da shine ya kamata ana cin abinci in ba dai tuwo bane.

Shakatawana lokacin hutu shine zama a gida. Ni bana cika son fita, bana cika son ma'an wala da mutane da yawa, sai dai mutane kalila. Lokacin hutu bana fita, sai dai in zan ma-- zanna a ciki, in yi barci, in yi kallon fim, ci abinci ko zan ma ci wani abinci da ba daga gida ba. Zan yi order, in kira a kawo sannan in ci, in ji daɗin maraina.

Eh bana karatu kafin in kwana. In har nayi karatu sai de daga waya na gaskiya kuma in nayi karatu daga waya akan labaran duniya ne ba wai takarda ba. Amma karatun takarda bana karatun takarda kafin in kwana sai dai in karatun labarai daga waya na kuma in kalla hotuna ko kuwa in kalla fim.

Eh na iya buga rubutu da sauri. Time, lokacin da ina makaranta, dai in ana kwafa a board a zo a goge in teacher na rubutu da sauri ina da rubutu mai sauri. Amma lokacin jarabawa, wajen ciki ana neman sauri amma don a kalla rubutuna me kyau sannan in samu maki akan rubutu ina rubutu da hankali bana da yi da sauri don kar rubutun ya ɓace ko kuma in yi kuskure.

To, abin da nake so in canza a wurin aiki shine lokacin da ana zuwa domin a dinga zuwa da wuri. Gaskiya ana wasa sosai, ana zuwa latti kuma ba a magana akai sosai. Kuma ƙa'ida ya tsara cewa bai kamata a zo latti ba amma mutane ba swa bi ko wanda suna sama ma. Suma ba su haɓi, suna zo da latti sosai sannan walla suna kasa suma ka suka gani sai su zo lokacin da suka ga dama.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai domin ina son ganin wuri. In akwai wuta kuma haske yana sa ana iya ganin wuri, ana iya ɗaukan abu, ana iya karatu kuma in ana ganin wuri yana da kyau amma in da dukku kuma ba kyau. Sai da in zan yi bacci ne shine bana son ina bacci da wuta a sama na sai in kashe wuta amma in ba da daddare ba kam in baci ne lokacin bacci ba ina jin daɗin haske in akwai haske.

A'a gaskiya na fi son tasi don shi ya fi daɗin zama. Bas ana cika diyewa a gefen mu in ana over load amma tasi ana iya zama akwai space. So domin haka na fi son zama a cikin tasi akan bas, sai dai an fi cika bas da wuri kamin tasi.